Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Saboda idan na sayi kaya a yanar gizo, na fi jin daɗin hakan sosai. Saboda ba tare da na sha wahala ko na ɓata lokacina, na bar wasu abubuwan da nake na je ni wani gari ko wani ƙasa, na je na sayo abun da nake buƙata ba. Amma idan na sayi abu ta yanar gizo, lokaci ɗaya za ka gan shi ya iso gare ni. Kuma cikin mutuntawa da karramawa. Ina jin daɗin hakan sosai gaskiya. Hak an yin sa na ke so in sayi abu ta yanar gizo. Ba don komai ba, sai don in farantawa rai na. Abubuwan da nake siya ta yanar gizo, ina siyan irin kayan sawa, takalmi da sauran ababen da ba'a rasa ba. Hak an ina jin daɗin shi sosai. Irin takalmi da cap da gilas da sauransu, ina siyan su a yanar gizo.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, lokacin da na ce zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ne ƙarfe takwas na safe. Ina tasowa ƙarfe bakwai. Idan kuma kana magana game da ina zuwa kasuwa, sayayya ne dama ni a kasuwa na ke. Sai dai ina duba tayin ɗin da ba abun da na ke yi sai in shiga cikin kasuwa in je in yi sayayyana. Ina zuwa kasuwa ne da safe ƙarfe takwas, in dawo ƙarfe shida.

Wanne irin yanayi kake fi so? Eh, yanayin da na fi so shi ne lokacin da ba sanyi ba sannan lokacin da ba zafi ba. Ina son wannan yanayin sosai.

Kana amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya saboda da ruwan rijiya muke yin abinci, muke yin wanki, muke yin wanka, muke yin girki girki da ma sauransu. Muna amfani da ruwan rijiya a gidajenmu sosai gaskiya kuma muna son ruwan rijiya. Ruwan rijiya idan ka sha shi za ka ji yana da daɗi ba kamar rim pure wata idan an je an sami chemical ya yi wani iri ba. Kuma mu hankalin mu ya fi kwanciya da mu sha ruwan rijiya saboda inda muke ruwan yana da zaƙi sosai kamar kwakwa za ka ji shi.

Kana shan magani kullum? A'a, ni ba na shan magani kullum, saboda shan magani kullum ni ban yarda da shi ba. Asali ma idan ka ga na sha magani, ina shan magani ne idan cuta ya kama ni sosai. Amma ba ko da yaushe ni nake shan magani ba. Shan magani idan an ce yai yawa, wani lokacin baya yin aiki a jikin ɗan adam. Hakan ya sa ni ba na son shan magani a ko da yaushe.

Ina haka ke tofa miyau? Inda nake tofa miyau, ina tofawa ne a jikin tissue idan ina tafiya a mota. Idan ina gida kuma ina tofa miyau ne a cikin wani ɗan kwalba haka. Idan ina tafiya a ƙafa ne kuma ina tsayawa ne in samu gefen hanya sai in tofa miyau. Saboda tofa miyau idan kana abun hawa yakan iya zuwa ya haifar da hatsari. Misali idan ka tofar da miyau ta mir-- window, zai iya zuwa ya samu fuskan wani mai mashin da zarar nan sai ya faɗi. Hakan ya sa ba ma son tofa miyau a cikin-- a wajen mota sai a cikin mota idan ka tofa tissue ka tsaya sai ka wurgar da tissue ka. A gida kuma abun da yasa ba ma son tofa miyau saboda ba ma so ya ɓata mana muhalli. Sedai mu samu cikin kwalba mu tofa a ciki saboda tsaftace muhallin mu.

Me kake yi da ragowar abinci? Abun da nake yi da ragowar abinci shine bayan naci abinci, na ƙoshi, ina samun almajiri in bashi sauran ba domin komai ba, sai dan shi ma ya ji daɗi a cikin ransa. Duk abun da ka samu, muddun da ka ba wani, to Allah ba zai hana ka ba. Hakan yasa idan mun ci mun rage muke ba wa waʼyanda basa da shi. Wani sa'in idan ka rasa wanda za ka ba wa sai ka shanya shi. In ya kwana biyu ya bushe, za ka samu dabbobi za ka basu. Zasu iya cin wannan abincin wanda mun je mun yi bincike an tabbatar mana cewa wannan abincin da muke badawa bayan mun busar da shi ba ya samu su wani cuta wanda bashiba.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki musamman lokacin da muka ga abu bai sa mana yadda muke so, mukan tsaya wasu saisai mu duba me ya kamata mu yi. To ina ba da shawarar abin da za su kawo mana masalaha tare da ci gaban kasuwancin mu.

Kuna musafaha da mutane? Eh, muna yin musafaha da mutane saboda abu ne mai kyau a al'adarmu kuma a addininmu. Hakani sa muke yin musafaha da mutane sosai.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke saboda hawan keke na taimaka mana ƙwarai da gaske musamman da safe haka. Lokacin sanyi ina hawa keke in zazzagaya haka saboda in wasa jini na musamman da safe haka ina hawa keke sosai.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Eh, yadda nake koyon fasaha sabo shine lokacin da fasaha sabo ya iso ni, ina daina yin duk wasu abubuwa da nake yi ne in tattara hankalina waje ɗaya in nitsu domin in gane me wannan fasahan yake koyar da ni. Hakan zai sa in yi sauƙin koya cikin sauri. Ina koyon fasaha ne idan na samu nitsuwa sosai.

Menene kayan ciye ciye da kake so? Eh, ina son maƙulashe sosai. Ina son minti mai ɗan yaji haka sannan ina son cakulet sannan ina son ton ton, mint ton haka sannan ina son biskit sannan ina son cin cin sannan ina son soyayyen kaza sannan ina son ice cream ina son abubuwa da dama na ciccice-ciccice.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yadda nake sasanta rikici a aiki, ina jin abun da ya haɗasu gabaki ɗaya, sai in kira ɓangare ɗaya in bashi haƙuri, sai in kira ɓangare ɗaya ma in bashi haƙuri. In sha Allahu haka kuma na samun masalaha sosai.

Kana mike jiki da safe? Eh ina mike jiki da safe saboda idan na mike jiki da safe, a rana ina ji na cikin annushuwa kuma bana ji na ina jin ganda idan zan yi abu. Saboda idan kana aiki kana jin kasala. A ganina rashin mike jiki ne da safe. Hakain yasa kullum da safe sai in ɗauki keke in hau in ɗan zazzagaya saboda in mike jikina da safe ina jin daɗin wannan rana. Duk randa ban mike jiki da safe ba zan wuni ne. Ina ji na cikin kasala da ganda. Sannan zan ji jikina.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo sosai saboda jin labarai na sassa na duniya daban-daban. Idan ina zaune ba abun da nake yi, ina jin rediyo domin jin halin da sauran ƙasashe makwabtakanmu suke ciki.

Yaya kake magance koke-koke? Hanyan da nike bi domin magance koke-koke yana nutsuwa ne. In ji koke-koken yadda aka koka min, sai in ga me ya kamata nayi. Idan abu ne mai kyau, sai in yi. Idan abu marar kyau ne, sai in guje masa, sai in bada shawari mai kyau ta yadda za'a samu mafita da maslaha a tsakani.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Eh, na fi son zama a birni gaskiya saboda birni ya fi ƙauye ko da yawan ledodin fiyawata. Hakan ya sa na fi son zama a birni. Ni tsakanina da ƙauye shine in je, in je ziyara, in dawo. Birni ya fi ƙauye da abubuwa da dama wadda ƙauyukan mu da suke maƙota da mu ko asibitoci ba su da shi bare makaranta. Wadataccen ruwan sha ba su da shi ballantana muhalli me kyau.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar Madinatu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dake ƙasar Saudi. Saboda garin yana da karamci, daɗi, nutsuwa, bin doka. Gari ne mai tsantsan daɗi wanda mutum kowa ne shi idan ya je shi wannan ƙasa sai ya ji sha'awan yana so ya sake komawa cikin wannan gari mai albarka Madinatu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dake ƙasar Saudi Arabia.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryana tana da ƙarfi sosai saboda daga jin muryana ahaka yadda nake yi ma ba da ƙarfi bane. Kai ka ji yadda ta ke fita ka san cewa ina magana ne ba a hankali ba.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Eh, ina share ɗakina kaman sau biyu a rana. Idan na tashi a bacci kafin na fita kasuwa zan share ɗakina in goge ko'ina. Idan na dawo kafin in kwanta bacci zan sake share ɗakina bayan na dawo daga wajen aikina. Hakan yasa nake share ɗakina. A weekend idan ina zaune ba abin da nake yi, ina share kayan ɗakin gabaki ɗaya waje in sake dawo da su.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa lokacin wanka saboda hakan yana sa ni nishaɗi. Waƙoƙin da nake rerawa ina rerawa irin na soyayya, sai in ji idan ina wanka ina jin matuƙar daɗi. Amma ba a son yin surutu kuma a banɗaki.

Wanne irin kayan ɗaki kake fi so? A kayan ɗaki ina son in ga complete royal chairs, ina so in ga TV stand mai kyau, ina so in ga TV plasma babba, sannan ina so in ga dining, in ga gado babba, in ga katifa mai laushi, in ga facing mirror, in ga show glass, in ga abubuwa da dama suna burge ni waɗanda lokaci ba zai bani daman kawo su a wannan ƙanƙanin lokaci ba. Sai in na samu lokaci zan rubuta maka su ko in karanto maka su. Amma abubuwan da nake so suna da yawa sosai.

Kana fi son hawa matakala ko lif? A'a, ni nafi son hawa matakala, saboda idan na hau matakala ina jin jinina yana watsakewa. Sannan ko da ranan ban fita morning training ba, idan na hau matakala ina ji na adadai. Ba na ji na da ganda, ko kasala, ko wani abu makamancin haka. Wanda hawa lifta, hawa lifta ya sha banban da hawa matakala. Ni a ganina hawa matakala yafi muhimmanci akan lifta. Saboda ko ba komai zaka ji jinin ka yana wawwatsakewa a koda yaushe.

Yaya kake taimakawa mutane? Yadda nake taimakawa mutane ɓangarori suna da dama. Ina taimakawa mutane ta hanyar taimako na kuɗi ko taimako na abinci ko na ruwan sha ko na rage musu hanya idan suna tafiya. Saboda ga hanyoyin taimakon mutane suna da yawa.

Kana fison tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin auduga, saboda tufafin auduga idan ka sa shi koda lokaci na sanyi ne, ba za ka ji wannan sanyi ba. Hakan ya sa na ke son tufafin auduga akan siliki. Saboda ina jin daɗin amfani da shi ainihin tufafin auduga.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Musamman idan zan tafi masallaci saboda kada a tsere ni. Haka ina tafiya da sauri a lokacin da zan tafi wajen aikina ba domin komai ba saboda kada na makara. Hakan ya sa nake amfani da lokaci wajen tafiya. Idan na yi tafiya kaman kilomita biyu ko uku, zan duba time saboda in ga adadin saurin da nake yi. Gaskiya ni ina tafiya da sauri sosai, haka tafiyana ma kusan yake.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine lokacin da zanje ni sallah. Lokacin ne kaɗai nake samun hutu, sai lokacin da zan ci abinci na rana. A waɗannan lokutan ne kaɗai nake samun hutawa a wajen aikin da nake yi.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki shine kostoman mu saboda me? Saboda mu 'yan kasuwa ne. Idan mun ga kostoma yana zuwa sayen kayan mu akai akai, hakan ya sa muna jin ƙwarin gwiwa sosai ƙwarai da gaske. Wanda hakan yake sake ƙarfafa mu domin mu inganta ainihin shi kasuwancin da muke yi. Muna jin daɗi muga kostoma yana zuwa wajen mu sayayya sosai.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine ina ɗaukan timetable da na yi a rana. Waɗanda suka fi muhimmanci ina fara yin su ne a farkon lokacina. Saboda idan na gama ayyuka masu muhimmanci, sauran ayyukan sa biyo bayan wannan.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Eh, sabulun wanka wadda nake amfani da shi ina amfani da Dudu Osun ko kuma sabulu Siri Soap. Waɗannan sabulan ina jin daɗin wanka da su matuƙa. Idan sabulun wanki ne, ina amfani da sabulu ɗan Kamaru ko sabulu Dolphin saboda yana mugun fitar da kaya sosai. Hakan yasa nake son yin amfani da su.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya kwarai da gaske, musamman lokacin da nake tafiya ni kaɗai a abun hawana. In babu kowa kusa da ni wanda zai taya ni hira, ina yin waƙa a cikin zuciya sosai sosai saboda ina jin daɗin yin waƙa a cikin zuciya domin tana ɗebe min kewa sannan ba za ta sa in ta tunani tunani har wani ciwo ya je shige ni.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida saboda idan zan shiga ɗaki zan cire takalmina. Idan zan shiga bayan gida zan cire takalmina. Sannan idan zan kwanta a kan gado zan cire takalmina. Sannan idan zan yi alwala zan cire takalmina. Hakan yasa nake cire takalmi kusan sau huɗu a wasu wajajen.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya ina amfani da wayana a rana da dama. Idan nace ga adadin yawan da nake amfani da wayana a rana kaman nayi karya. Ina amfani da wayana da dama saboda wayana da ita nake kasuwancina sannan ita take ɗebe min kewa idan ina zaune ba abunda nake yi. Hakan yasa idan nace ga yadda nake amfani da wayana a rana nayi karya.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum saboda inda muke yanzu yin sanyi ake yi. Idan ka motsa jiki kullum za ka fi samun ƙarfin jikinka ko da a wajen aiki ne. Hakan ya sa nake son motsa jiki kullum da safe.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Lokacin da babu wutan lantarki, idan ina kallon TV ko ina cajin system dina ko ina cajin wayana, ina zuwa ne in je in kunna inverter solar saboda in ci gaba da ayyukan da nake yi. Idan kuma babu abin da nake yi lokacin da aka ɗauke wuta, wanda in ba cajin waya nake ko aiki da system dina ba, ina ɗauko wayana ne in ci gaba da karatun kasuwanci na.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto a rana kaman sau biyu zuwa sau uku haka. Ya danganta. Ina rubuta rahoto akan yadda muka yi kasuwancinmu, muka samu cigaba sannan ina rubuta rafoto game da ƙorafin kostoma domin mu tura wa kamfani domin inganta kayansu ta yadda kostoma zai ji daɗinsu. Hakan ya sa nake tura rahoto a rana kusan sau biyu na ukkun ina turawa. Ita ainihin masoyiya ta rahoto game da yadda nake ciki a halin da nake. Na farin ciki ne da jin daɗi sai in rubuta mata rahoton da nake.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yadda nake ajiye kuɗi shine ina zuwa banki in ba su, in ba su account number na su ajiye min a cikin asusun banki na. Idan na tashi amfani da kuɗi na, zan shiga in yi transfer ko in dauki ATM ɗina idan zan je sayen abu in yi amfani da shi. Idan kuma garin kuɗi ne, ina ɗauka ne in ajiye a cikin wallet ɗina saboda kada kuɗin ya lalace.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yadda jadawalin aikinmu yake shine akwai timetable ne, lokacin fitowa da lokacin cin abinci na breakfast, da lokacin zuwa sallah, da lokacin cin abincin rana sannan da lokacin tashi. Wadda hakan ya sa muna jin daɗin amfani da jadawali a wajen aikinmu sosai.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma ƙwarai da gaske. Saboda addininmu ya ce idan mun yi hamma mu rika sa hannu muna tare hamma a bakinmu ba domin komai ba, sai don cututtuka da kuma shaiɗani ne.

Yaushe kake fara aiki kullum? Lokacin da nake fara aiki kullum shine kamar daga ƙarfe goma haka. Idan na je ni ofis lokacin ne nike kama yin aiki. Idan na dawo gida kuma ina ɗaukan system dina in ci gaba da aiki kamar daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma haka.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarkin mu a wata muna biyan naira dubu ashirin ne. Duk da ma wutan bata zama, wani lokacin har akan yi kwana biyu babu ita amma hakan baya sa su rage mana kuɗi. Hasali ma sai dai su ƙara mana idan sun bar wuta na tsawon wata ɗaya ko da yaushe akwai tato suna ƙara mana kuɗi ne ma.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Eh, duka ina son kayan zaƙi sannan ina son kayan gishiri. Kayan da nake so na zaƙi shine ina son abu buredi mai zaƙi, kunu in zan sha da zaƙi, shayi da zaƙi da sauran abubuwa. Sannan abun da ya shafi gishiri ina son nama mai gishiri da dai sauransu ne.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Eh, ina son shinkafa kuma ina son tuwo saboda shinkafa shi muke ci da rana. Idan na ci abinci in ba shinkafa ba da rana bana jin daɗi. Sannan da daddare muna cin tuwo ne. Idan ba tuwo na ci bayan na ci shinkafa da daddare shi kuma bana jin daɗi. Hakan yasa nake son shinkafa kuma nake son tuwo.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yadda nake kiyaye kalmar sirri, idan mun yi da mutum ina ƙoƙari in ga na matse abin a zuciya na. Ba zan yarda in gaya wa wani maganan da muka yi da wani ba, saboda hakan bai da daɗi. Abun da ba ka so a maka to kada ka yi wa wani. Sannan idan ka kuskura ka faɗa wa wani sirri, in ya je ya gaya wa wani, to sirrin wani ya fita ke nan. Hakan ya sa riƙe sirri yake da daɗi. Ka koyi riƙe sirri abu ne mai kyau.

Kana iya ba da barkwanci? Eh, ina iya ba da barkwanci sosai sosai. Hakan yasa mutanen da nake zama tare da su suke jin daɗin zama a kusa da ni. Wanda, lokacin zuwa na yayi ko da ban zo ba suna kirana a waya suce ya ba su ganni ba. Suna jira na in iso ba don komai ba sai in sa su barkwanci da raha haka. Hakan ya sa suke jin daɗin zama da ni sosai.

Menene abincinda kake fiso. Abincin da na fi so shine ina son shinkafa da wake da yaji da manja. Sannan ina son shinkafa da wake jollof. Sannan ina son in ga an dafa min tuwo da miyan yakuwa da nama a kai. Sannan ina san inci abincin tuwo burabusko. Sannan ina so in ci tuwon sakwara. Sannan ina son doya da ƙoyi. Sannan ina son gutan dankali. Sannan ina son farfesu. Sannan ina son tuwon ƙoyi. Miyan maltina.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, man shafawan da nake amfani da shi ina amfani da Vaseline ne. M saboda Vaseline yana matuƙar gyara mana fata ba tare da ta sa haske ko wani abu makamancin haka ba. Wadda hakan ya sa muke son Vaseline sosai.

Nawa takalma kake da su? Takalma da nake da su ba za su gaza ƙasa da goma ba. Saboda takalma akwai wanda nake zuwa da su kasuwa, akwai wanda nake zuwa training da su, sannan akwai wanda nake sawa a gida, akwai kuma wanda nake sawa a banɗaki, sannan akwai wadda na ware nake yin tafiye-tafiyena da su. Gaskiya takalmana ba za su yi ƙasa da goma ba, sai dai sama da haka.

Wani abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa naji daɗi shine in ga abinci an sa masa nama a samansa. Wannan abincin yana sa in ci kuma in ji daɗi, wadda ko da ba yinwa na ke ji ba idan na ga abinci saman shi da nama, ina ƙoƙari in ci saboda in ji daɗi.

Wane irin takalma kake fi so? Takalman da na fi so sune sau ciki, saboda idan nasa sau ciki na fi jin daɗin tafiya a ko da yaushe. Takalmana sune sau ciki wadda suna kare ƙafana daga ƙura. Sannan idan ina tafiya ina jin suna kama ƙafana sosai, hakan yasa na fi jin daɗin sau ciki fiye da sauran takalma da.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare daga ƙarfe takwas ya yi sama, saboda lokacin na gama duk wasu abubuwan da nake yi. A wannan lokacin nake cin abinci da daddare saboda na fi samun natsuwa da kwanciya hankali. Idan na yi wanka na dawo daga wurin aikina, sai in nemi abinci na in ci kaman ƙarfe takwas.

Ina kake ajiye makullan ku? Inda nake ajiye makullan mu shine idan na dawo akwai ƙusa da nake da shi a jikin gini ko saman durowa na a nan nake ajiye makullan mu. Sannan idan na fita shago bayan mun bude shago, akwai inda muke samu waje na musamman mu ajiye makullan mu. Saboda idan mun tashi nema ba tare da mun sha wahala ko mun manta inda muka ajiye ba kawai wajen zamu duba. Hakan ya sa muke yi safe waje domin ajiye makullan mu.

Wacce biki kake fi so? Eh ina son biki na jerin gwano sosai sannan da bikin sallah. Wanda hakan yana sa injini cikin farin ciki da annushuwa, ganin yadda kowa yake cikin farin ciki da ɗaukan wanka sannan da walwala sannan da annushuwa. Hakan yasa nake son wannan rana sosai sosai.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ni bana son wajaje masu hayaniya. Saboda na fi son inda zan zauna in natsu ba domin komai ba, saboda ni mai yin lissafi ne kuma ni ɗan kasuwa ne. Sannan duk lissafin da za ka yi shi yana buƙatar natsuwa sosai sosai. Hakan ya sa na ke son waje mai natsuwa ba mai hayaniya sosai ba gaskiya.

Sau nawa kake kallon madubi? Eh, ina kallon madubi sau uku ne. Idan zan fita wurin aiki bayan na gama wanka, zan duba madubi kafin na fita wajen aiki. Sannan lokacin da na dawo, zan sake duba madubi in ga iya na ke. Sannan lokacin da zan kwanta bacci, zan sake duba madubi in ga yaya ni ke, wadda zan ga na rabe ne ko kuma ban rameba.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Idan na isa ofis, idan na ajiye jakana, ina ɗaukan abin shara in share shagona, in goge, in nemi turare, in fesa ba domin komai ba. Saboda idan kwastomai sun zo, yaji wajen da ƙanshi, zan sake jan hankalin shi wadda zai sayi kayan da bai yi niyya ba ma. Saboda idan ya zo na baya so ya bar wajen saboda tsaftan wajen da kuma ƙanshin wajen. Hakan yasa idan mun je ofis, lokacin da mu ka isa muke share ofis ɗinmu sosai mu fesa turare mai kyau wadda zai jawo mana hankalin kwastoma.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh, ina wanke tufafina aƙalla sau biyu a rana. Saboda idan na dawo daga wajen aiki, idan na cire kayana, ina wanke sune da daddare. Sannan da safe idan na tashi in a kwai wasu tsumomina na dosta wanda nake goge gogen ɗaki da su, su kuma ina wanke su ne da safe kafin na fita.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Launin tawadan da nake amfani da shi shine baƙi. Ba domin komai ba sai don allon da muke amfani da shi shine allon addu'a wadda in an wanke shi ana shafa masa farar ƙasa. Yin rubutu a jikin shi da baƙin tawada zai sake haska allon sannan ya fitar da rubutun cikin tsari yadda zamu naƙallo mu karanta shi da kyau. Hakan ya sa muke amfani da baƙin tawada.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya saboda muryana ma kaɗai gayya ce. Ai kai da ka ji ta ka san ƙaranta ya ishe ni ba tare da na yi amfani da wani mataimakin murya ba. Saboda muryana ni ahaka ta fi min daɗi akan na yi amfani da wani abu makamanci wanda zai a ce ya taimaka wa muryata. Gaskiya ni na fi son muryana.

Yaushe kake cajin wayarka? Lokacin da nake cajin wayata, idan na zauna babu abun da nake yi, ina ɗaukan wayana ne in sa ta caji. Saboda lokacin wayana za ta tafi saurin cika ba kamar ina amfani da ita ba. Sannan idan na zo zan kwanta ina sa wayana a caji.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki a lokuta mabambanta musamman lokacin da raina ya ɓaci. Ina iya busa tsaki ba tare da na san ma na yi ba. Lalle ina busa tsaki a lokuta mabambanta.

Kana jure barkono mai yaji? Eh, ina jure barkono mai yaji a wasu lokuta mabambanta in bai yi yawa ba. Amma idan barkono mai yaji ya yi yawa, ba na iya jurewa gaskiya. Yakan sa inji na haƙura da abincin ma a lokuta da dama.

Kujerunku suna da daɗi? Eh, kujerunmu suna da daɗin zama sosai musamman idan an kunna musu AC. Idan AC ya ratsa jikinsu, idan ka ɗebo gajiya musamman lokacin zafi, idan ka zo ka zauna za ka ji jikinka yayi sanyi a jikinsu. Muna jin daɗin zama a kujerunmu na gida, wanda har in mun zauna kai muna jin bacci ma yana ɗaukan mu sosai sosai. Hakan ya sa muke son kujerunmu sosai sosai.

Wane irin fim kake son kallo? Ina son kallon fim na tausayi da na soyayya. Wani lokacin da na faɗace faɗace ya danganta a lokacin da nake sannan da wane irin yanayi nake. Lalle ina son kallon fim irin na ban tausayi da kuma fim irin na jagwal haka in ga an haɗa cakwakiya haka da sauransu.

Wane irin ice cream kake fi so? Irin ice cream ɗin da na fi so shine ina son vanilla, ina son strawberry, ina son pineapple, ina son banana da dai sauransu wadda lokaci ba zai ba ni daman kirgo su ba saboda yawansu. Lalle a ƙayye, a taƙaice ina son kalolin da na kirgo dinnan ba domin komai ba, sai don idan ina shansu ina jin daɗi sosai.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, bana tara tsabar kuɗi gaskiya. Kuɗi na fi so idan na tara su in kai su banki. Allah na tuba ba fata ba ko dan gobara, mutum ba zai yi sha'awan ajiye tsabar kuɗi a hannunshi ba, sai dai kuɗin da ba za'a rasa na riƙewa a wallet ba. Wannan kam ba'a rasa ba.

Kana son cin abinci a titi? A'a, gaskiya ni bana son cin abinci a titi ba domin komai ba, sai don kare kaina da lafiyar jikina. Cin abinci a titi wani lokacin iska zai ɗauko cutar da ba ka gani ya zo ya fama akan abinci, ka ci ba tare da ka sani ba. Ka je ka kamu da wani cuta na rashin lafiya a ta gwada ka magani a rasa ma mai ke damunka. Kuma cin abinci al'adan mu na nan ma ba girman mutum ko mutuncin shi bane a ga yana cin abinci a titi ba. Hakan ya sa na ke cin abinci a ofis ko gida ko kuma hotal naka.

Na wani sa kake iya tafiya da ƙafa? Eh, ina iya tafiya da ƙafa na tsawon kilomita biyu zuwa uku ma. Lalle ina iya yi sosai saboda ina da ɗan lafiya sosai haka. Kuma in na haka ina jin daɗi musamman idan na zo kwanciya. Zan yi bacci, zan yi bacci ne ba tare da jin ganda ko wani kasala ba. Kuma zan yi bacci mai ɗan nauyi ma sosai idan na yi irin wannan tafiyar gaske.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin da nake yi a gida kullum shi ne ina yin sharan ɗakina, ina goge-goge sannan ina wanke dasta wanda nake mofin da su a cikin ɗakina. Wannan sune ayyukan da nake yi a gida kullum.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, ina son jin kiɗa irin na yabon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama wanda zan ji ana busa algaita ko sarewa ko ana shafa fiyano haka. Hakan yana sa ni jin sha'uki sosai sosai.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna saboda ɗaukan hotuna yanzu kamar shine ake yayi a wannan ƙarni. Idan ba ka ɗaukan hotuna a yanzu hakan yana nuna wai kaman kai baka waye bane, sannan ɗaukan hotuna a wurinmu yana da matuƙar amfani ba domin komai ba sai dan tunawa da wasu lokutan idan ka ɗauko hotonka kana dubawa zaka ji ka kana cikin farin ciki.

Kana raba abincinku don mutane? Eh, muna raba abinci wa mutane a wasu ƴan lokuta sosai. Lokacin da muka ji muna wadace lalle mukan ɗan raba abincin ka ga mutane.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ni na fi son kwana a gado saboda idan na kwana a gado na fi samun isashen bacci fiye da kwana a ƙasa. Kwanciya a ƙasa yana sa ni ciwon jiki sosai wadda za ka je ka yi birgima har ka sauƙa akan mashin fiɗinka ma ba tare da ka sani ba. Amma da wuya in kwanta a gado in yi birgima ɗaya ko biyu ma saboda in katifan ta na da daɗi. Na fi samun isashen bacci sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske musamman lokacin da na shigo. Muddin in ba kwanciya zan yi ba ina son ɗakina yayi haske domin in ga komai na cikin ɗakin. Wadda ko da an ɗauke wuta ina zuwa in kunna inbata na domin ganin haske a cikin ɗakin. Amma lokacin da zan kwanta bacci gaskiya bana buƙatar haske a ɗakin saboda hakan baya sa ni bacci isasshe.